Da nake kare kaina daga sauro, ina yin ƙoƙari ina fi amfani da gidan nets. Gidan sauro kenan, saboda in kare kaina daga sauro ko kuma in yi amfani da maganin sauro wanda ake kunnawa a saka a cikin ɗaki. Amma nets ya fi amfani a wajen maganin.

Lokacin da ruwa yake zuwa ina yin ƙoƙari in shiga, in kwashe kaya na wanda na san ruwa za su zube musu da wani abu na wa da na san ruwa za su zube musu zan kwashe kuma ina yin ƙoƙari in shiga ɗaki saboda gan ruwa ya taɓa ni. Haka na ke yi.